Ina haɗuwa da abokan ciniki ta hanyoyi daban daban. Na farko ina haɗuwa da su ta online, na biyu ina haɗuwa da su a fili wato a shaguna kenan, sannan kuma wani lokaci mukan jame da su a wurin kallon ƙwallo. Wa ƴannan suna ne hanyoyin da muke bi nake haɗuwa da su.

Ƙwarai ma kuwa ina jin kukan zakara da safe in na tashi da safe kafin in tafi sallar asuba. Wannan yana nuna alamar cewa gari ya waye kenan.

To yaya kake sasanta rikici? Wannan shine tambayar ko? Ina sasanta rikici ne ta yanayin baiwar da Allah ya bani yanda zan iya tsakanin mutane biyu.

Ƙwarai ma kuwa ina rufe baki lokacin hamma, saboda mu addininmu ne ya koyar da mu haka. Saboda muzala ya tabbatar mana da cewa kai ba ka rufe ba shedan yana shiga.

Shagon da nafi zuwa shine shagon da ake sayar da irin provision ɗin nan wan in nan shine nau in shago nan da yazam to nafi zuwa.

Ina yanke shawara a aiki ne bayan na yi nazarin abin da ke faruwa a tsakanin mutane don in ba nazari, haqiqa za ka yi dakasani akan abin da ka yanke.

Ina yin wasanni daban-daban, ya haɗa ga wasan ƙwallon ƙafa da kuma wasan doki.

Wane launi kake fi so? Launin da nafi so shine launin ja. Haƙiƙa na fi san launin ja.

Inada takalma kamar kala goma, wa'inda sune nau'in takalmomin da nake dasu gaskiya. Kuma ina neman ƙari har ila yau.

Ƙwarai ma ko ina kunna kyandir a gida. Idan ba wuta mukanyi amfani da kyandir, sabida ya fi sauƙin sha'ani. Wannan shine a takaice.

Hakika na fi son AC saboda shi AC ko da an ɗau kya wuta sanyin shi zai iya zama a jikin abin da ya shafi ɗakin ka. Shi kuma fanka ana ɗauke wuta shi ke nan. Wannan shi ne bambancin su.

Ƙwarai makuwa ina yin ƙarin bidiyo idan za mu yi karatu kenan online shine da dalili kawai. In ba hakaba kuma bana yi.

Ƙwarai ma kuwa nakan sanya tunatarwa don ayyuka don in zayyanar maka da hujja in ba ka zo ba. Wannan shi ne a takaice wuraren da ake ayyuka masu yawa kenan.

Yauwa inason takalma kamar masu fata haka, ko kuma na roba haka. Yauwa, irin masu fata haka mai laushi. To ki danda mana.

Inason miya kamar miyan kuka ta gargajiyan mu ko kuma miyan wake ko kuma miyan alayyahu. Duka wannan miya ne.

Ina ajiye takardun aikina musamman a drawer haka ko kuma a jaka musamman dai in samu jaka mai kyau wacce zan ajiye takardun aikina a ciki.

Nakan tabbatar da in gancin aikina idan wanda nake aiki a wajensu suna jin daɗi ko suna samun ƙaruwa.

Na fi sa taksi saboda, saboda ta fi daɗin hawa bas kuma ban fiya hawan ta ba gaskiya. Sai dai in na ga zan ɓata lokaci tukuna zan hau bas.

Eh, nakan saka turare kullum musamman idan zan fita ko kuma idan zan kwanta barci sai na saka turare.

A'a bana tauna goro domin goro yana da illa ga haƙori, zaisa su suyi ja ko kuma yana da illa ga jikin ɗan adam.